A lokacin aiki kan babu maganan hutu, kawai sai dai ranakun da babu aiki ne muka hutawa, amma lokutan aiki kam sai lokacin sallah ko cin abinci.

A ba kullum ba kam, lokacin da aka samu ake chanji, amma ba kullum ba saboda yana yin yau da kullum.

Eh irin yanda ko wanne yake. Namu yana da tsari amma akwai matakan tsaro da kuma matakan abun da za a bi sai an bi, an kumai yadda aka fara.

To wani launin idanu. To launin baƙi ko kuma in ce fari ne ma zan ce. Kawai dai baƙin fata, inda idanun baƙin fata yake.

Kai ni gaskiya bantaɓa jagorantar mutane ba, saboda jagoranci ba abune mai, na wasa ba. Abu ne na ɗawainiya da kuma alkawari.

Ina amfani da Facebook, WhatsApp, Twitter ina da account, ina da LinkInt, ina da minshat to.